Kana buga rubutu da sauri? Idan aka ce buga rubutu ana maganan yin rubutu. Zai iya yiwuwa yin rubutu ne da kwamfuta ko kuma yin rubutu ma da hannu ma'ana amfani da biro da takarda. Don zamu yi magana a kan buga rubutu da sauri musamman ta hanyar yin amfani da biro ko takarda. To tabbas zan faɗa maka cewa ina iya rubutu da sauri. Domin kuwa wannan course ɗin da na karanta a jami'a course ne wanda muke yin rubutu sosai kuma ana faɗa mana ne muna rubutawa ba wai rubuta mana a allo ake ba. To irin wannan shi ya sa dole sai ka iya rubutu da sauri kuma kana yin sauri sosai. In ba haka ba to tabbas za a wuce ka. Kuma shi matsalar irin wannan da zaran an wuce ka to shi ke nan fa. In ba ka yi wasa ba sai dai ka ɗan tsallake kaɗan ƙara rubutu a gaban. Amma kuwa in aka wuce ka in ba ka yi wasa ba ba za ka iya kamo su ba. Wannan dalilin yasa na koyi iya rubutu da sauri da kuma yin sauri da gudu a wuraren rubuce rubuce. Musamman rubutu a boko. Idan kuma an yi magana ne a kan iya rubutu da sauri musamman ta hanyar amfani da na'urar kwamfuta. To shi kuma wannan zan iya cewa ina taka-tsaki ne. Ni ba sauri ba, kuma ni ba gudu ba. Amma tabbas na iya typing ko kuma in ce rubutu da kwamfuta. Idan ka iya rubutu da kwamfuta da sauri to tabbas za ka iya gagarar mutane da yawa musamman tunda kwamfuta yafi sauki kuma yafi gudu. Amma haka ni ma ina yin ƙoƙari. Dadadai ban cika yin rubutu da kwamfuta ba mafi akasarin lokuta. Amma ko da zan yi na san cewa zan iya zan yi iya bakin ƙoƙari na. Kaga rubutun akwai yawa kuma kaga rubutun na ɗan yin sauri. Hannu ɗaya zuwa hannu biyu nake amfani da shi idan zan yi rubutu a kwamfuta. Amma yatsun tsakan ba duka ba ne nake amfani da su. Ina amfani da yatsuttsuka kamar guda biyu ne a kowane guda uku zuwa biyu a kowane a kowane keyboard na kwamfuta. Hakan zaka ga yana iya yin rubutu mai ɗan yawa kuma mai ɗan sauri amma ba sosai ba. Idan ka haɗa shi da yadda wasu suke amfani da shi musamman irin masu aikin na typing. Zaka ga kusan ko a raba ido sai daga sun haddace duk inda kowani kalma ko kuma kowani harafi yake a jikin wannan keyboard ɗin. Zaka ga suna dadunnawa kamar basa ganin abin da suke dannawa kuma zaka ga abun da yake fitowa a kwamfutarka abu ne daidai suke dannawa. Wannan ya samu asali ne saboda masu magana sun ce, "zara baya barin dami" kuma sun ce, "a kwana tashi sai gaskiya". Wannan dalili ya ja ni saboda aikin da suke yi kullum tuƙuru a irin wannan kasuwancin nasu. Sai ya ja hannunsu gaba ɗaya ya riga da ya saba da wannan abun da suke rubutawa. Basa ganin wani wahala shi kuma a cikin ƴan mintuna ko kuma in ce ƴan abubuwan da basu wuce one awa ba zaka ga sun yi wani mugun nisa a wuraren rubutu. Sun rubuta abubuwa masu yawa. Abun ma sai ya baka labari. Sai dai kawai kai ka dinga jin ƙaran kwamfutan kana jin ƙaran keyboard ɗin kamar ana yin kiɗa. Amma idan aka zo ɓarayin rubutu suma na biro tabbas za ka ga basu iya ba ko kuma suna da ƙarancin sauri. Saboda sabo da wancan yanayin da suke amfani da shi. Sai dai kaga suna rubutu kaɗan-kaɗan. Amma ka ga kamar ni idan na zo rubutu ne da biro da paper to tabbas ina da sauri. Ina ji musamman ina kusa kusa da malamin. Ba wai ina baya bane can nisa. Wani harafi ko kuma wani abu da zai faɗa tabbas ina ji kuma ina da saurin in rubuta shi. Rubutu kwata-kwata bai cika bani matsala ba. Ko da ma a ce ma na yi missing wannan lecture to in zan amsa notes ɗin wani in kwafa shi ma ɗin ina yin shi ne ba tare da wani nisa ko kuma in ce na wani ɓata lokaci mai yawa ba. Zaka ga ina iya rubuta shi kuma za ka ga ina iya aiki a cikin lokaci kaɗan in iya kwafe wannan note ɗin gaba ɗaya. Na iya buga rubutu da sauri sosai. Domin buga rubutu da sauri tabbas ba wani abu bane mai wahala a gare ni. Ko a kwamfuta ko ma a waya ce ko kuma paper da biro. Kai ko ko ko ma a 'yar ƙaramar salula ce na wayan hannu. Shi ma ɗin na iya yi da saurin. Wannan shi ne hakan.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Ƙetare ƙafafu ma'ana yana nufin ka ƙetare ƙafafuwanka irin zaman na alfarma ko kuma in ce irin zaman na tun ƙaho. Ya danganta daga inda na samu kaina. Idan na samu kaina a hali na zamani kaɗai ne musamman irin a ofis ko kuma zama a gida ina ɗan yin amfani da na'urorina tabbas ina ƙetare ƙafafuwana. Ina ɗan zama a kujerar ofis yayinda kujerar yana ɗan jujjuyawa. Ina shan fanka ko kuma ina shan AC. Sai in ɗan zauna ina ɗan juye-juye na. Wannan yana ɗan bani ɗan wani ɗan armashi mai kyau. Kuma ina jin daɗin irin wannan zaman. Domin kuwa a lokacin zaka ga na zauna ina ta tunanin yace rayuwa ta kasance mana tun a lokacin baya har a zuwa yanzu yace muke yi. Idan kuma ban samu na zauna a hakan ba to zan iya zauna wa akan kushin sannan shi man ɗan tankwashe ƙafafuwana ko kuma in ƙetare ƙafafun. Idan a gida ne ma ina zauna akan kujerata ina danna kwamfuyutata. Wani lokacin ina ɗan gaji. Dole nake ƙetare ƙafafuwana domin in zauna zan samu wani ɗan balance kuma in samu inda iska zai ɗan dinga ƙetawa ta jikin jikina. Idan nayi hakan zaka ga na daɗe ina amfani da kwamfuyuta sai in yi awa ɗaya zuwa biyu ina yin aiki kuma ban gaji ba. Amma in a gaban manya ne in kayi haka ko ka zauna ka ƙetare ƙafa tabbas zasu ga abin kamar wani abu ne wanda yazo da raini. Shiyasa a gaban manyan mutane ba'a zama haka. Sai dai ka zauna ka tankwashe ƙafanka ko kuma ka zauna yadda kowa yake zama. Ma'ana irin zaman na zama wanda ake yi a gaban manyan mutane. Idan kace zakai markwade ƙafanka to tabbas zakayi ja su ga kamar ka raina su ne. Kaga ko a nan gaba kana so kayi wannan magana da su ba za su bari ba. Domin kuwa za su dinga cewa wannan yaro bai tun ƙaho ko kuma mai yin alfahari. Duk da kai a zuciyarka ba wai kana yin alfahari ba ne. Amma yadda ka zauna ɗin za su ji sun zargu sai su ji kamar ka raina su ne. Shiyasa yake da kyau ka san yadda za ka zauna a gaban kowane ko ma duk in da ka samu kanka. Domin kuwa kar kaje ka ja mu kanka. Wannan zai taimake ka ya ga kaman kana yin wani abin alfahari ne duk da kai a ganinka ba wannan abun kake ba. Amma shi sai ya ga kamar kana yin alfahari ne. In zai taimaka maka sai ka-- ɗan can wurin duk inda aka samu kai. Ba ko'ina ba ne in aka samu kai ake sakin jiki ayi abunda aka gadama. Dole sai an kula domin kuwa dole a kula da irin wannan zama ko kuma a ce irin wannan zama na ƙetare ƙafafu wurin zama musamman a cikin jama'a. Shiyasa wani lokacin idan kaje irin manya manyan padoji irin na sarakuna zakaga sai dai dole ka zauna a ƙasa. Idan ka zo dole ka zauna a ƙasa. Idan kuma kai babban mutum ne irin manya manyan mutanen nan ko kuma gwamnoni ko irin chamommi to ko su basu isa su ƙetare ƙafafuwa ba. Sai dai su zauna daidai yadda ya kamata ba tare da su nuna cewa su wasu bane ko kuma sunfi kowa a wuraren. Domin hakan shine daidai. In ba haka ba sai a ga kamar ko su raina maigari ne ko kuma a ce su raina sarki. Hakan ya riga ya zama al'ada na malam Bahaushe. Ko irin zaman da zakayi dole sai an koya maka. Saboda ba'a so kaje kayi wani zama wanda bai dace ba. Saboda haka zaka ga shi yasa ake ƙafa ƙafa. A san cewa kowa da irin zaman da yake yi. Kada kaje kayi zama yadda bai dace ba a gaban manyan mutane. Amma idan kana gida ne ko kana zama tare da iyalanka in kayi wannan ba wanda ma zai ganshi a matsayin wani babban abu. Za'a ganshi ne kaman abu ne wanda ba wani abu mai damuwa ba. Amma su manyan mutane suna da saurin zarguwa akan abubuwa. Shiyasa yake da kyau sai a kula kuma a tabbatar anyi abunda ya dace. Domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in ji masu iya magana. Zama a ƙetare ƙafafuwa tabbas ina yin shi amma kuma ina yin shi ne a inda ya dace. Ba inda wani zai zargu ba ko kuma ya ji cewa na wulakanta shi ko kuma na raina shi.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Da farko mene ne dangantaka? Dangantaka ita ce abin da bature yake kira da relationship. Dangantaka ta da abokanai aiki dangantaka ce ta musamman. A tsarin rayuwana, bana da wani buri ko kuma in ce bana da wani abu da ya haɗa da inga na wulaƙanta wani. Ko da yana ƙasa na ne ko kuma yana sama na. Kullum buri na ya kasance dangantaka, dangantakana da mutane dangantaka ce mai kyau kuma abun faɗa. Ina so duk inda na sami kaina in zama mutum ne mai kawai da kai kuma mutum ne mai ƙasƙantar da kansa a kan abubuwan da basu taka kara yakarya ba. Bana so na zama mutum me wani alfahar ko kuma mutum mai jijji da kai a duk inda na samu kaina. Saboda shi dan adam ko da ya kake abu sai ya ga kamar wani abun kake nunawa. Shi ya sa nake ƙoƙari domin in tabbatar da cewa ni ba ruwana kuma ina da sauƙin kai a kan al'amura na. Domin kuwa ko ƙananan ma'aikata wanda suke ƙasa na sun faɗi haka. Sun ce ina da kirki domin kuwa ni ban cika nuna wani wariya ba ko kuma nuna cewa ni na fi wasu. Waɗannan sune halayya na. Dangantaka na da abokanai aiki dangantaka ce mai kyau kuma dangantaka ce ta musamman. Dazan iya ma cewa dangantaka ce wanda tana so ta koma na yan uwantaka. Domin kuwa ko bayan aiki wani lokacin muka, sukan kira, akan kira juna a gaggaisa. A daimatsalolin juna, a ga yadda za'a iya taimaka ma juna. A ji mene ne yake damuwa kuma mene ne za'a iya yi domin a kawo wani sauƙi ko kuma a kawo wani abu wanda zai taimaka ma juna. Irin wannan dangantakan shine wanda muke yi. Mu na yi ne domin mu taimaka ma junan mu kuma mu sa kowa ya ji ƙarfi wuraren yin aikin shi ba tare da ka ji wani cewa ba. Ko kana yin wani abu ko kuma mutane suna kalla, suna maka kallon wani abun daban. Shi ya sa muke ƙara kowane lokaci muka samu lokaci muna ƙara ma kanmu ƙwarin gwiwa na yan'uwa kuma da abokanai ayyukan mu. Domin mu ji san cewa tabbas wannan duka ayyuka ne wanda muke yi. Ko abubuwa ne wanda muke yi domin mu ga cewa mun rufa ma kanmu asiri. Shi ya sa muke yin shi yadda ya kamata kuma muke tabbatar da cewa dangantakar mu dangantaka ce mai kyau. Wasu daga cikin abokanai ayyukan mu suna da sun zama 'yan gida kuma sun zama yan'uwa sosai. Domin ko lokacin sallah ko lokacin bukukuwa na sallah za ka ga ana kai musu abinci daga wuraren mu su ma suna kawo mana abinci daga wuraren su. Kaga kuwa wannan dangantaka ce wadda ta yi ƙarfi. Domin kuwa dangantaka hatta koma abokantaka. Abokantakan kuma har ya koma yan'uwantaka. Irin wannan zaman shine wanda muke yi da abokanai aikin mu. Muna kyautata ma kanmu dangantaka mai kyau. Shi ya sa ya kasance kowa sai kaga yana so ya zama mutumin ka ko kuma yana so ya haɗa wani dangantaka da kai. Domin ya ga yadda kake mu'amala da mutane kuma yadda kake yi da mutane ba tare da wani raini ko wani abu ya shiga ba. Kuma a haka za ka ga mutane suna ba ka girma mai kyau. Suna kallon ka a matsayin wani mutum na daban. Suna ba ka girmanka. Suna nuna girman, kullum sai sun nuna girmamawa a gare ka. Ko irin wannan dole ya ƙara maka ƙwarin gwiwa domin ka kasance mutumin kirki tare da su. Kuma kada ka dinga yin wani alfahari ko kuma kana nuna wani bambancin launin fata a tsakanin ku. Hakan ne zai ƙara ba ka kusanci tare da su. Kuma ko da aiki ne aka sa ka yi supervising ɗin su. Tabbas za su yi wannan aikin domin kuwa sun yarda da wakilcin ka. Za su yi wannan aikin cikin girmamawa, su yi shi cikin haƙuri sannan su yi shi cikin gaskiya da rukon amana. A yi aiki lafiya lau batare da an samu wani matsala ba. Saboda kai dinnan da suka yarda da kai suke jin cewa tabbas kai shugaba ne adali kuma suna son huɗa da kai. Hakan sai ya ja ka ga ana yin, ana yin, ana yin wani, ana yin wani wannan na musamman. Dangantaka ta musamman da kuma abokantaka ta musamman. Abokanan aiki su zama abokanan ka na kullum kuma su zama 'yan'uwa da abokanai arziki wanda ka sanya ji da su.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Dabar komai ne shirye-shiryen kwamfuta. Idan aka yi magana a kan shirye-shiryen kwamfuta, ana magana a kan update ne ko kuma upgrade. Ma'ana ka yi amfani da data, ka yi updating ɗin kwamfutan ka ko kuma in ce ka shirya shirye-shirye da kuma zuban na'urar kwamfutan ka. Wanda hakan na kawo maka tsaro kuma yana ƙara bunƙasa kem kwamfutan ka. A duk wani lokaci za ka ga kamfanoni da yawa suna turo wannan bunƙasa shirye-shiryen tsarin kwamfuta domin su ƙara tsararsu kuma su ƙara ƙarfin network da kuma ƙarfin tsaron n uransu. Hakan na iya taimaka wa musamman idan kana yin sabuntawa akai akai, zai taimaka maka daga ƴan kutse wanda za su yi amfani da wani dama na tsohon wancan shirye-shiryen, su iya samun wani abu wanda zai iya kawo su har su shiga cikin kwamfutan ka, su kwashe maka wani abu ko kuma su kulle maka ma kwamfutan gaba ɗaya. Wannan daga baya dai zavsu iya cewa sai ka basu wani abu sannan za su buɗe maka. Wannan a dakace shine abun da dalili kuma da ya sa yana da kyau a dinga sabunta shirye-shiryen kwamfuta ko kuma in ce update na kwamfuta. Domin kuwa zai taimaka wurin ƙara tsaro da kuma samun tsaro na gaggawa kuma tsaro mai kyau daga kamfani inda kwamfutan ka ta fito. Irin wannan tsarin shine abun da iOS suke yi wanda ya sa suka yi fuce. Idan suka siyar da wayarsu ko kuma na'urarsu na kwamfuta, tabbas za su dinga bata tsare-tsare da kuma samun shirye-shirye na kwamfuta na tsawon shekara a ƙalla a ƙasar shekara biyar zuwa shida. Wannan sai ya ja kana amfani da tsohon kwamfuta ne amma kuma tana da shirye-shirye na yau na sababbin kwamfuta. Sai ga kwamfutan net ɗin da ta daɗe amma kuma tana aiki kaman kwamfutan da bata daɗe ba saboda tana samun sababbin shirye-shirye da kuma sababbin zube-zube na wannan tsarin ko kuma na wannan shekarar. Hakan shi ya sa suke siyar da kayan kayan rikensu domin kuwa ba wai suna siyar da kawai kayan yawane su bar shi. A'a, ko da sun siyar da shi suna ƙara turo masa kullawa har na tsawon wa'inan shekarun. Irin wannan tsarin shine abin da na ga kamfani irin kamfanin Google yanzu suka fara yi musamman a wayoyinsu. Suna ɗage wa wurin samun na wayoyin sababbin tsare-tsare. Duk da wayoyi da yawa suna yi amma da yawansu basa iya yin shi ya wuce na shekara ɗaya zuwa shekara biyu. Wanda daga nan kuma sai dai kawai su bar maka ganen. Amma kamfani irin na Google yanzu na ga sun kawo canji domin kuwa suma ɗin sun ce za su dinga bada da irin wannan abun na ƙalla ƙasar shekara shida. Kaga kuwa wayar da ka siyo ta shekara shida baya tana ansan sababbin tsare-tsare wanda zai sa ya baka dama kuma ka iya amfani da ita kaman wayar da ka siya jiya. Domin sabon tsare-tsaren zai sa wayar ta kasance tana da sauri, tana da gudu kuma tana da saurin aiki. Sannan uwa uba gashi tana da tsaro mai kyau wanda zai hana ƴan kutse su iya ansan wayar naka ko kuma suje suyi maka wani ta'adi. Shi ya sa yake da kyau a duk lokacin da za ka sayo wani na'ura ka tabbatar ka siyo ta daga babban kamfani. Kamfani irin su Samsung, irin su Google, irin su iPhone duk waenan suna taimakawa suna kuma turo sababbin tsare-tsare na kwamfuta ko kuma na wayoyi akai akai domin su kula da tsofaffin kostomasu. Kada su bar wayoyin sannan wayoyinsu zo su lalace. A halin kuma ko daɗewa ma basu yi ba. Shi ya sa suke ƙoƙari iya bakin ƙoƙarin su kaga suna turo wa'inan update ɗin domin kuwa ya kasance in kowa ya samu update ɗin kuma ya sabunta wayoyinsi, zai ji daɗin amfani da wayan har na tsohon shekaru ba tare da ya bukata dole sai ya canza ba. Wayoyin da basa irin wannan za ka ga dole bayan shekara ɗaya zuwa biyu dole ka nemi sabon waya in ba haka ba sai dai ka ga wayan duk tana makalƙale ba. Ka ga wayan duk bata son ta bin gama aiki yadda kake so waya ya dingama aiki. Irin wannan sai ya ja gaba ɗaya ka ji wayan ya fita maka a rai. Ka ji dole kana bukatan ka yi sabon waya. A halin kuma wayan ma ba wani daɗewa tayi ba. Shi ya sa yake da kyau a dinga bama waya update mai kyau saboda a dinga amfani da ita daɗaɗewa kuma a dinga mutum ya dinga moran kuɗinsa.

Wane lokaci kake wanke kaya yinka. Lokacin da nake amfani da shi wurin wanke kayayyaki na musamman kayayyakin sawa ina amfani da ƙarshen mako ne. Abin da ya sa na zaɓa ƙarshen mako dalili shi ne kawai saboda ƙarshen mako ina da ƙarancin ayyuka ce aikace-aikace da nake yi. Dalilin haka sai dai bani dama domin na dan wanke wasu ƙananan ƙananan kayayyaki na wanda zan iya musamman ƙananan ƙananan underwear dina. Amma manya manyan kayana yawanci ina da mai wanki wanda zan miƙa masa sannan ya wanke mun. Ama a haka duk mako din duk karshen mako ina amfani da wannan dama domin inyi wannan kana kana wanki. Wanke kaya mafi akasarin mutane musamman inda na tasu arewacin Najeriya za ka ga suna yin shi ne ranar sati ko kuma ran Lahadi domin a wannan lokacin ne suke samun hutu. Saboda yawanci wa'incan kwanakin mako za ka ga yana zuwa ne cike da aikace-aikace da kuma wasu sabogagi wanda za a iya yin su. 'Yan makaranta sukan je makaranta na kwana biyar a cikin mako. Idan sun dawo kuma sukan koma irin makarantun Islama wanda ke hana su gaba ɗaya ya kasance ba su da wani lokaci na, na kansu. Sannan ko da ace sun sami lokaci na kansu na dare dare ne wannan kuma a lokacin ake ɗan yin assignment da sauran abubuwa. Ba su da wani lokaci face ƙarshen mako inda za su iya wanke kayayyakin makarantarsu sannan su haɗa da sauran kayayyakinsu domin su wanke. Hakan ne kaɗai zai iya zama masu daidai. In ba haka ba duk wancan ranakun da ya rage tabbas ba za su iya yin wannan aikin ba saboda aikin cike saboda gaba ɗaya makon cike yake da ƙalubale kuma da aikace-aikace na makaranta. Dole sai dai mutum yayi amfani da wannan ƙarshen makon domin yayi wasu ayyukan na shi. Idan kuma za a kuma ɓarayin ma'aikata. Su ma ɗin tun safe idan suka fita sai ƙarfe huɗu suke dawowa. A lokacin da suka dawo ƙarfe huɗu za ka ga dole a gajiye suke. Ba za su iya wani taɓarka wani abubuwa ba kafin ka sani dare ya yi. Su ma ba su da wani yanda za suyi. Dole sai dai su jira ƙarshen mako a lokacin da ba aiki sannan sai su fara wa'innan ayyukan su samu su gama su akan lokaci. Sannan kuma idan aka zo kan ɓarayin 'yan kasuwa. Su ma 'yan kasuwa kusan akasarin su suna kasuwa ne kuma tun safe idan suka fita a cikin wa'innan lokacin mako nan ba su da wani lokaci da suke samu wanda za su huta ko kuma suyi wani aiki aikace-aikacen. To ba abin da za su iya yi sai dai su masu ɗauko wannan su bada aikin shi ko kuma su bari sai ƙarshen mako su yi da kansu. Idan suka yi da kansu zai fita da kyau yayi ƙalƙal. Amma kuwa mafi akasarin su musamman 'yan kasuwa wanda ba su da lokaci sunfi badawa a wanke musu. Domin kuwa har cikin mako ko kuma ƙarshen mako suna fita su je kasuwa. Wasu ma sai wannan lokacin suke samu su je kasuwa musamman irin kasuwa wanda za su je su ƙaro sai su yi sari. Wani bai samun lokaci sai irin wannan ranan sai yaje babban kasuwa domin ya saro kayan da zai iya sassayar wa. Shi yasa za ka ga su 'yan kasuwa ci gaske da ƙalubale domin kuwa babu wani lokaci na su na kansu. Kullum lokacin su na kasuwanci ne da kasuwar su ba kamar irin maaikata ba wanda suna samun lokaci bayan sallan laasar idan sun dawo wurin karfe hudu. Daga nan idan akwai abin da suke so su yi za su ɗan iya yi. Amma saboda gajiya mutane da yawa basa iya yin komai sai dai su samu su huta. Idan sun gama hutawa ko kuma sun bari ƙarshen mako sai su samu su yi wasu aikace-aikace musamman na wanke kayayyakinsu. Ni dai kayayyaki na musamman manya manya daga ciki ina ɗauke su ne in kai su wuraren masu wanki na biya su, su wanke mun sannan kuma su guge mun su samu har da sitaci. Amma ƙananan ƙananan kayayyaki na irin su underwear da box size da singlet wa'innan da kaina nake wanke wa idan na samu lokaci. Da zarar na samu lokaci kuma ina zaune a gida irin ƙarshe ƙarshen mako nan, to anan ne nake ɗebo su na ɗan yi amfani da awa ɗaya ko kuma rabin awa domin na wanke su gaba ɗaya. In na samu na wanke su gaba ɗaya ka gake nan na riga na gama wankina na wannan makon gaba ɗaya. Sai kuma mu jira mako mai zuwa ko kuma ace ƙarshen mako mai zuwa. Shi ma haka zan ƙara yi mu wanke har da ƙananan ƙananan hulinana da ƙananan ƙananan safunana duka in haɗa su in wanke su in sami na sawa a wannan.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Idan ana magana akan nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa, to zaka iya cewa ni dai a karan kaina ina iya tafiya na nisa mai tsawo sosai a ƙafa. Zan iya yin tafiya na tsawon kilomitoci. Zan iya yin tafiya na tsawon kilomita hamsin, duk da nasan cewa dai zan gaji amma dai tabbas zan iya yi. Didda, didda na daɗe ban yi tafiya sosai a ƙafa ba irin tafiyan nan me nisa. Amma a ƙalla ƙasara a yanzu dinnan zan iya tafiya wanda zai iya kaiwa na kilomita biyar a ƙafana. Zan iya yi har na kilomita shida zuwa bakwai. To dai a yanzu zan iya cewa zan iya yin tafiya na tsawon kilomita bakwai a ƙafa ba tare da na gaji ba. Ba tare da kuma na ji cewa ina son na futa ba. Duk da cewa idan zan yi gudu wannan ina gajiya da wuri amma in dai tafiya ce wannan zan daɗe ko gajiya ban yi ba. Dun ko a jikina ma bana jin gajiya in dai ina tafiya. Zan iya tafiya me nisa sosai in dai ina son na ɗan motsa jikina ba tare da na, ba tare da na hau abin hawa ba. Zan yi tafiya me nisan gaske kuma tafiya me nisan gaske wadda idan ka gani sai ka yi mamaki. Tafiya a ƙasa tafiya ne abu ne mai kyau musamman idan ka fara manyanta. Ya kamata ace kana ware lokacin ka kana yin tafiya na ƙasa domin kuwa exercise ne wanda zai iya taimaka maka ma lafiyar ka gaba ɗaya. Idan kana tafiya ƙasa zai iya ba ka dama ka yi exercise mai kyau, ka rage kitse na jikin ka musamman irin manyan mutanen nan masu ƙiba. Ya kamata ace sun mai da hankali wuraren yin tafiya a ƙasa domin kuwa hakan-- domin kuwa motsa jiki abu ne mai kyau. Kuma tafiya yana daga cikin abu na motsa jiki wanda zai ƙara maka ƙwazo da lafiyar jikin ka. Ba tare da ka kashe ko sisi ba. Zakaga, kana ƙona ƙiba kuma kana ƙona kitsen jikin ka. Kuma hakan ya ƙara maka lafiya sosai. Ya ƙara maka abin da ake kira da durability ma'ana jure ma wahala. Tabbas da ace kuwa zai yi amfani da wannan dama yadinga yin tafiya sosai na ƙasa, zai zama mutum ne mai ƙwari.

So nawa kake yanka farce? Farce shi ake kira da ƙumba. A wata Hausan kuma ake kiranta da farce. A wannan tambaya ana tambaya ne so nawa muke yanke ƙumban mu ko kuma a ce farcen. To ni dai tsari na, ina da tsarika kala kala na yanke farce. Ina yin sati bibbiyu ina yanke farce na. Ma'ana duk bayan sati bibbiyu shine nake amfani da shi nake yanke farcena musamman ranan Juma'a. Domin kuwa addininmu ya koyar da mu mu cika-- mu zama masu tsafta kuma mu dinga yanke ƙumba musamman ranan Jumma'a. Mu sa sababbin kaya ko kuma mu sa kayanmu masu kyau sannan mu fesa turare a lokacin da za mu je masallacin Jumma'an. Domin kuwa tsafta yana daga cikin imani. Shi yasa nake yin wannan koyi musamman duk bayan sati bibbiyu sai nabayarda ƙumba na a yanke mun. Yanzu haka, satin da ta gabata shine na yanke ƙumba na. Zan ƙara yankewa satin nan da za ta shiga. Ranan Jumma'a sai na ƙara yankewa. Haka nake yi. Kuma wannan tsarin yazo daidai da a lokacin da zaka kumba nawa tayi girma tayi zarozaro ko kuma ince wannan farce nawa yayi girma yayi zarozaro. Farce dai ban san wane Hausan ba ne amma kuma a ko ina in ka ce farce, ba wanda bai san abin da kake magana ba. Amma mu dai anan hausan mu ta zariya ko kuma ince ta kano ana amfani da kumba kuma aka ce ƙumba da farce duk kusan abu ɗaya suke magana a kai. Ba ma duk kusan ba ne kusa duka abu ɗaya suke magana a kai. Suna magana ne dai akan dai ƙumba ko na ƙafa ko kuma na hannun. Ina yin wannan tsari ne domin kuwa ka ga ko duk lokacin da zan yanke ya isa na ƙafan da na hannun duka sun isa in yanke su. Da na kira mai yankewa ya yanke mun. In bashi ɗari biyu ya ƙara wuta nima in wuce masallaci daga nan. Wani lokacin ma sai na je masallaci domin kuwa a nan masallaci akwai masu yanke farcen kala kala a wuraren. In aka gama sallah sai ka sami wuri ka zauna ka kira mai yanke farce a cikin natsuwa ya yanke maka farcenka ka biya shi sannan kai ma ka wuce gida. Wainan sune tsarikan da nake bi domin in tabbatar da cewa na kasance mutum mai tsafta. Domin kuwa ni in mutun naga yana barin ƙumba sai in tunanin ko dai mai cin kare ne. Domin kuwa mutum dai mai hankali bazai dinga barin farce a hannunsa ba. Domin bai sani ba wannan farcen ya dade yana tara dauɗa da ƙazanta musamman ko da wurin bayan gidan shi ne. Wannan kumba sun dade suna tara datti idan bai yankesu to taya zai ringa cire wannan daudan da kuma wannan dattin shine abunda mutane da yawa basa ganewa ka yanke kumbanka yafi ace kana barinshi zarozaro kamar wani mai cin kare ka bar kumba kwatakwata babu tsabta to ina wani magana kuma a baka abu kaci da wannan hannun sannan kayi wani aiki da wannan hannun da wasu abubuwan ma ahaka zakaje kaci ka dinga hadawa da dauda ko sati biyun da nake yi idan na bar ƙumba na sai in gaya fara bisa na, in gaya dame ni kuma ya sa hannuna duka ya yi wani iri. Shi yasa a duk bayan sati biyu nake yanke ƙumba. Shikuma aski idan zanyi shi wannan sai bayan sati hudu kokuma ince sati biyar. A lokacin gashin ya riga yayi yawa ya isa aski. Sai na je a yanke mun shi. Inyi aski in dawo fesfes kumba na yanke askin kan ma na yanke sai kaji ina jin dadin jiki na domin kuma nayi wani abu wanda ya kamata. Shi yasa yake da kyau mutane su dinga dubawa. Domin kuwa ko ai alkitance barin ƙumba ana kiran shi da unhygienic ma'ana wani abu ne wanda bai kamata ba kuma babu tsafta a cikin shi. Koda ko kana amfani da manya manyan sanitizers domin wanke hannun kah. Hakan ma ya kamata ace kana yanke ƙumba domin shi ƙumba yana da sakunƙuna inda yake riƙe dauɗa. Zai iya riƙe dauɗa na tsawon lokaci kuma ba ka sani ba ka dinga amfani da hannun wuraren yin abubuwa wanda za ka saka a cikin bakinka kokuma ince tsarin da za ka saka a cikin baka. Kaga kuwa wannan ai kana makanka ne. Domin kuwa dauɗan da kake ci kake mai da shi zuwa cikinka zai iya illatar da kai wata rana. Shiyasa yake da kyau tunda abun ba tsada gareshi bah kayi tsari mai kyau ka dinga yanke kumban ka in kuma bazaka iya biya bah zaka iya siyo rezor wanda na san dududu bata wuce naira ɗari ba ko kuma naira hamsin. Ka dinga yankewa da hannunka in ka iya. Ni tsoron kada na yanke kaina ne yasa ma nike tsayawa wurin masu yanke wa na kudi bayan sun gasa kokuma sun kona wannan almakashin nasu sai su yanke man kumban ba ni da wani matsala saboda na san cewa akwai tsaro.

Kana zama kan gwiwa? Menene zama kan gwiwa? Zama kan gwiwa ma'ana ka zauna a kan gwiwoyinka. Wannan ana kiranshi da punishment a makarantun na primary school ko kuma na secondary school. Shi ake kira da kneel down, ma'ana kneel ɗinka gwiwonka yayi ƙasa. Zaman kan gwiwa zama ce wadda ake ba ma yara 'yan makaranta horo da ita ko kuma an ce sojoji ma su ma suna amfani da ita wurin horo. Wannan zama, zama ne mara daɗi domin kuwa kwata-kwata za ka ji bakajin daɗin zaman domin an sa ka zauna kan gwiwoyinka sai ka ga gwiwoyin naka suna muka zafi. Shi ya sa ya zama wani hanyoyi da ake amfani da shi wurin hora ɗalibai. Musamman irin ɗaliban nan wanda basa jin magana ana amfani da shi wurin hora su. Domin horo wa ɗalibi sai da horo. Kneel down ɗin nan dai ni dai gaskiya na daɗe ma kam banyi ba domin kuwa tin muna ƙanana ne idan mun yi laifi a gida, baban mu yake samu muyi domin kuwa mun yi laifi sai bayan mun daɗe a haka sannan sai a zo a ce mana kada mu sake yin wannan abubuwan da muke yi. Wannan shine punishment mara wahala ma a cikin punishment wanda ake ba ma ɗalibai horo. Domin kuwa ana ba ma ɗalibai horo kala kala irin su tsallen kwaɗo da kuma kama kunne da zaman besfa da sauransu duka wa'inan sunfi wannan zama a gwiwan wahala. Domin shi zama a gwiwa sai ka ma daɗe sosai sannan za ka fara jin zafin abun ko kuma maybe ace ka je ka an sa ka zauna a gwiwa kuma a kan wurare mai ƙura-ƙura to wannan tin da wuri za ka fara jin azaba. Zama a gwiwo dai wannan an ba ma sojoji da kuma ɗalibai wanda ake basu horo. Amma da zarar ka girma babu wani abu ma da zai dinga haɗa ka da zama a kan gwiwonka. Zama a kan gwiwo dai wani abu ne wanda ake amfani da shi domin a nuna ma yara cewa tabbas akwai na gabansu. Dole su zube su bada girma. Wannan zube wan zai nuna cewa dole sunyi biyayya. Domin kuwa in ma ba su yi biyayyan ba wahala kawai za su je su sha. Yana da kyau mutum ya dinga yin irin wannan ma yara domin kuwa yara sai da discipline. Zama a kan gwiwa ban san ko yana da wani amfani ba a likitance amma ni a ganina dai cewa anfi amfani da shi ne wurin bada horo. Amma duk da haka ya kamata a ce kowa yana matuƙar ba ma lafiyar shi kulawa. Domin kuwa da ace gwiwonka ya lalace ko kuma ace sanadiyan wani abu ka lalata ƙafafuwanka to ai gomma ka kiyaye kuwa kada hakan ya faru. Domin kuwa yanzu abubuwan ma da za su iya lalatar gwiwon abubuwa ne kaɗan kuma kaga abubuwa ne wanda za su iya sa wa rayuwanka cikin hatsari. Nan gaba za ka iya sha'awan kai wani abu amma sai a faɗa maka ai gwiwoyin naka ya lalace kuma ba za su iya yin aikin da ake so a yi ba. Musamman irin ayyuka irin na tsaro, ayyuka irin na police, soja da kuma immigration ko kuma civil defense da custom. Wa'innan ayyuka ne waɗanda suke son mutum ya kasance mai ƙwararri, mai cikakken lafiya. Lafiya na physical kuma lafiya na motsi. Domin in baka da wannan lafiyyar kam in aka kai ka irin wuraren nan zaka sha wahala ne da karshe dai dole ma sai dai a dawo da ka gida. Dole ka kasance mutum ne mai cikakken lafiya ɗari bisa ɗari ma'ana jikinka gaba ɗaya da ƙusoshi duka suna da lafiya in ba haka ba baza ka iya ba ma.

Kana karatu kafin ka kwanta? Idan ana magana a kan ina karatu kafin in kwanta to tabbas ansar da zan bayar shine eh ina yin karatu kafin in kwanta. A duk lokacin da nazo kwanciya ina da wasu tsarurruka kala biyu zuwa uku na farko. Tsari na farko ina tsayawa in duba duk wasu littattafaina wanda nakeyin ƙanana ƙananan rubututtuka. Wanda zan duba duka wasu abubuwa da na sa ran in cimawa a wannan sa-- a wannan ranan. Zan duba in ga wa'enne na cimawa da kuma wa'yene ban cimawa ba sannan in samoma kai na solution yadda zan cimma duka ayyukan nan gaba. Kuma ina amfani da wannan littafin na duba wa'en su-- mutane ne suke bi na bashi sannan wa'yene suke-- nake bi bashi. Duka in duk duba wa'inda suka biya in cire su wa'inda Basu biya ba kuma in ƙara musu tini. Sannan kuma ina yin karatu na addu'a wanda in zan kwanta domin neman kariya na rayuwata domin kasancewa bacci haka nan. Na kudaden wanda zata baka kokuma ince zai baka wani information akan harkoki na kuɗaɗe da kuma harkoki na kasuwanci da kuma matsayayansu a yanayin da ake ciki. Idan da ake mutum ya kasance mai bincike sosai da kuma nazari to da ya fahimci cewa lokacin da COVID-19 ya fara zuwa dole za a iya shiga matsaloli na kasuwanci. Wa'inda suka fahimta wannan tabbas su Basu sha wahala ba domin kuwa sun yi sauri sun sassaye da hannayen jarunsu sun sassama kuɗaɗen su sun ajiye su suna jiran kasuwa ta karye domin su ƙara ɗiba a farashi mai sauƙi. Wannan shine amfanin yin karatu da kuma nazari akan harkokin tattalin arzikin domin zai baka dama da kuma wasu damarmaki wadda za ka iya samun rayuwa mai inganci kuma ka tabbatar da wani abu da kake yi kana samun nasara a abun da kake yi. Shi sa yake da kyau mutum ya dinga samun lokaci na musamman domin ya dinga yin bincike akan abubuwa na yau da gobe. Ko dama Basu same su ba kuma ko da ya kasam-- ka bincike kuma ya dinga yin nazariya ka dinga kasancewa kana karatu kafin ka kwanta abu ne mai kyau kuma yana zama sosai a ƙwaƙwalwa. Wani lokacin ma ko da ka manta ba kai ba idan ka tashi sai ka samu ka yi karatu irin wannan karatun yana zama sosai a ƙwaƙwalwar mu ɗan yaro musamman bayan ya huta. Shi kuma babba tun da ya sa fafataka a gaban shi to dole ya kasance yana taka tsatstsan ne musamman ya dinga sanin abin da ya kamata ya dinga yi na karatu da kuma addu'o'i da kuma abubuwa na kariya wanda zasu taimake shi. Ya sa yaran shi a irin wannan tsarin suma su kasance mutane ne masu yin karatuttuka suna yin addu'o'i a lokacin da zasuje suyi bacci domin a samu baraka a samu kuma albarka a gaba ɗaya cikin ahalin. In ana bin wannan tsarin to tabbas zakaga ana yin rayuwa mai kyau kuma ana yin rayuwa mai tsari. Ana yin rayuwa wacce babu nan--

Wane irin nama kafi so? Idan aka zo ba rayin nama, to tabbas ina son nama sosai. Zan iya cewa ina son nama kuma ina son nama kala kala. Amma naman da na fi so, in za a je a fara akan maganan dabban da za a yanka. Ina son naman rago da na shanu. Amma a ciki, na fi son na rago ko kuma na jan akuya. Abun da ya sa na fi son na jan akuya shine yadda ake mata amai dai ta goat meat. Ta zo tare da gandanta sannan kuma ta zo a babbake. Irin naman nan idan aka yi farfesun ta, ina bala'in ƙaunata kuma ina bala'in jin daɗin cin naman. Naman yana da daɗi, ga zaƙi kuma ga ɗanɗano a baki. Musamman naman jan akuya wanda ya sha farfesu. Irin naman nan ka samu shi aka saba maka shi a abinci irin taliyan nan mai romo romo, to tabbas har rage kunne za ka dinga yi saboda santi da kuma daɗi. Irin naman nan likitoci sun ce har ƙara lafiya yake yi domin kuwa naman akuya yana da ƙara lafiya. Idan kuma aka zo wuraren timkiya ko kuma raguna, naman su shima yana da daɗi, ma matuƙa sosai. Shi ya sa ko da sallah idan an yanka rago ina bala'in son naman nan musamman naman kayan ciki wanda ya ji suya mai kyau. Ko kuma ace asalin tsokan ragon amma an soya shi, ya ji suya mai kyau wanda ya soyu da kyau aka iya ci da yaji. Irin wannan shi ma ina matuƙar son shi sosai domin kuwa ina yawan amfani da shi. Shi ya sa in aka samu naman rago wanda aka yi tsire da shi, za ka ji yana da matuƙar daɗi da ɗanɗano. Yana da daɗin da in kana ci wani lokacin sai ka rasa inda ma kake sakan ka. Wannan daɗin ya sa nake son wannan naman a yanayin da nake cin shi musamman idan ya ji suya irin suyan nan na sallah mai daɗi kuma mai zaƙi. Abun da ya sa shi ma naman shanu nake son shi, shi kuma na fi son shi, barayin balangu. Masu balangu da yawa sun sanni saboda zuwa siyan irin naman nan in ya ji gashi mai kyau. Ina son wuri mai tsoka tsoka da kuma kitse kitse a jikin shi. Irin wurin nan idan ya ji gashi, wannan gashin ya gasu sosai, za ka ji tun kafin ma ka sa a baki ka fara haɗiye miyau, kai miyau har ya tsinke wa yake yi. Yanxu haka da nake bayani ba za ka soka ganin da na yi ba. Dunna bu na tsoke bakina na yi yanke har na tuno yanayin daɗin da nake ji musamman idan ina cin balangu wanda ya ji gashi. Da irin yajin nan na su na masu balangu wanda za ka ji shi bai da zafi kuma bai da ɗaci. Kawai daɗi yake da shi wannan yajin kuma yana da daɗi musamman wurin cin wannan balangon. Balangu yana da daɗi kuma yana da ƙara lafiya domin kuwa asalin zallan suya ko kuma gashi ne wanda masu sanin yadda ake gashi masana sanin sirrin gashi suke gasawa. Wani lokacin idan aka samu naman rag-- naman rama-- naman shanu aka fiffire shi aka yi kilishi da shi, shi ma yana da daɗi. Da yake ni ban ci ƙasan yaji mai faɗa sosai ba shi ya sa ban ci ƙasan kilishi ba. Shi kuma kilishi dole sai da yaji. Yajin ma mai zafi. Domin kilishi bai zami kilishi ba idan aka haɗa shi babu yaji a jikin shi. Abun da ya sa ma kilishi yake da daɗi kuma mutane suke son shi saboda wannan yajin da ke jikin shi ne. Ni kuma da yake ba mutum bane mai ma'aboci son yaji, shi ya sa wani lokacin sai in daɗe ban nemi naman kilishi ba. Amma shi ma yana da daɗi musamman idan aka yi shi da tsoka ba kuma kitse mai wannan bushe bushen ba. In ya ji ki-- in aka yi shi da tsoka tabbas za ka ji yana shiga kuma yana hawa kai musamman in za ka ɗan ƙara tafasa, za ka ɗan ƙara ɗumama shi, ka haɗa shi da shinkafa mai kyau irin shinkafa jollof ɗinnan. Amma duk a cikinsu idan aka haɗa guda ukun, to naman da na fi so zai fara daga naman akuya, jan akuya kenan sai kuma naman rago. Sannan shi ƙanshi naman kifi ina matuƙar son shi. Domin wani lokacin nakan sa a siyo min kilo ɗin kifi, in samu a soya mun shi ko kuma ma a iya mun farfesun shi. Duk da dai a jikin kifi ba ko ina bane nake iya ci amma hakan ma bai hana ni ina son shi ba. Domin kuwa in ya ji yanayin farfesu, ya ji kayan haɗi, shi maɗin in kana cin shi sai karike ƙunni. Amma ban ci ƙasan irin wannan catfish ɗin ba. Domin ƙarnin shi kwata kwata ban ci ƙasan shi ba.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Da farko, dangantaka a kasuwanci abu ne mai kyau. Kuma ya kamata ace duk wani ɗan kasuwa ya mai da hankali wurin gina dangantakarshi da abokan cinikayyan shi. Hanyoyin da nake bi wurin gina dangantaka a kasuwanci. Hanya na farko ita ce gaskiya. Riƙo da gaskiya zai kai ka wurare da yawa a duniya nan. Zai sa kasuwancinka ya daɗe kana tuƙa shi kuma zai ba ka dama domin haduwa da mutane da yawa na kirki wanda za su taimaka maka a kasuwancinka. Sannan zai sa ka ƙulla alaƙa ta musamman da abokan cinikayya wanda in ba su siyayya a wurinka ba sai su ji kamar ma ba su sayayya ba ko kuma su ji basa jin wani daɗi. Hanyoyi ta biyu wurin gina dangantaka ta kasuwanci ita ce ka yawaita barkwanci da kuma, da kuma fara'a a fuskar ka wuraren alƙalar kasuwancinka. A duk lokacin da ka sami kanka a wuraren kasuwanci, ka kasance mutum ne mai fara'a wato mutum ne mai, mai haba haba da mutane. Wannan yana ƙara taimakawa abokanin kasuwancinka ko kuma an ce abokan cinikayya ka daɗi na zama da kai. Domin kuwa idan suka zo za su sake jikinsu kuma za su siya abubuwa yadda su ke so. Idan kana murtuke fuska kana yi kamar kai na taimakon su ne, to tabbas ba za su dinga jin daɗin zuwa wurinka ba. Da zaran sun sami wani wanda ya fi ka wanda yake musu dariya tabbas wurin shi za su koma. Abu na uku shine ka kasance mutum ne mai bayani. Kada ka kasance mutum mai yawan surutu wurin yin ƙarya akan abun da ba shi ne ba don kawai dai ka yi ciniki. Ka kasance mutum ne mai yawan yin faɗin gaskiya. A duk lokacin da kake da wani kaya, wannan mutum ya zo siya ka faɗa mai gaskiya. Ka faɗa mai wannan abubuwa da kuma abubuwan da bai kamata ba. Ka faɗa mai yanayin ingancin kayan ka. Kada ka mai ƙarya. Wannan gaskiyan da za ka yi haɗa tare da shi shi zai sa gobe idan ya zo zai siya kaya wurin ka zai je ko kuma ya nemi ka. Sannan hanyoyi ta ƙara dangantaka na kasuwanci shine ka zamantatar da kasuwancinka. Kada ka maida kasuwancinka kamar wani kasuwar ƙauye wanda babu tsari kwata kwata. Ka kasance mutum mai tsari kuma ka kasance mutum ɗan zamani. Ka maida kasuwancinka ya hau kar yanar gizo. A nan ma za ka haɗu da mutane daban daban na sassa sassa daga duniya. Za ka haɗu da mutane wanda za su yi maka ciniki kuma ku ƙulla alaƙa ta musamman da su. Amfanin kai kasuwancinka a yanar gizo shine ka ba ma kasuwancinka dama ya zama kasuwanci ne na duk duniya ba iya inda kake siyarwa ba. Idan kana haska kasuwancinka a duk duniya na intanet, za ka ba ma kasuwancin dama domin ka haɗu da mutane kala kala, ƙabilu ƙabilu da kuma yarurruka kala kala na duniya. Wanda za ku dinga kulla alaƙa sai ka ga harkarka ta faɗaɗa kuma harka ta zama babban harka. Kai da aka sani a unguwa yanzu kuma ka zama international ma'ana za ka iya siyar da kayan ka a duk inda kake so a faɗin duniya. Hanya ta ƙarshe ita kuma shine ka kasance mutum ne wanda bai cika yin tsiya ba ko kuma bai cika yin ƙare dake ba kuma bai cika yin jinkiri ba. Ya kasance mutum ne mai ƙwazo wuraren kasuwancinka. Ya kasance ba ka ɗaukan lokaci wuraren buɗe wurin kasuwancinka. Ya kasance kana zuwa da sababbin kayayyaki irin wanda ake yayi wuraren kasuwancinka. Kuma ya kasance kana cika kayan ka da kaya. Domin kuwa duk lokacin da abokanin kasuwanci za su zo su zo su ga kasuwanci su ga shagon ka basu samun abin da suke nema idan suka zo ɗaya, biyu, uku to tabbas za su fara nemo wasu. Za su fara komawa wasu wa'inda za su iya samun musu da duka kayan da suke so a lokaci ɗaya. Shi ya sa yake da kyau idan kana kallon shagonka ka dinga kallo ko kuma kana kallon kasuwancinka ka dinga kallon shi a matsayin babban abu. Kada ka tsaya ka ce iya 'yan ƙauye kawai za ka siyar ma wa ko kuma 'yan garin ku. Hakan zai ja maka naƙasu kuma ya hana ka tashi sosai. Amma idan kana kallon kasuwancinka a matsayin babban kasuwanci to tabbas kasuwanci za ta girmama. Wannan sune hanyoyi na gina dangantaka ta kasuwanci. Kuma dangantaka tana farawa ne daga musabaha, da girmama juna, da gaisuwa da kuma girmama abokanin kasuwanci. In ka gina dangantakar ka ta musamman da abokanin kasuwancinka da kuma abokan cinikayyan ka tabbas za ka kai matakin da ba'a tunani. Na farko za ka haɗu da manyan mutane wa'inda za su ƙara taimakawa kasuwancin. Musamman wuraren kasuwanci za ka samu manyan ubannin gida wanda su ka fi ka jari ko kana buƙatar kaya ma za su iya ɗauka su ba ka. Saboda ka rera kayi billin kanka da gaskiya, da amana da kuma bayani da kuma gaskiya don da mutane.

Ya kake kare kanku daga sauro? Menene sauro? Sauro shine abun da ake kira da "mosquito". Yana kawo cututtuka irin su malaria da fever. Hanyoyi da ya kamata kowane magidanci ya bi domin kare kanshi daga sauro. Wanna hanyoyin shine wanda nake bi da domin na kare kaina daga cizon sauro. Na farko ina iya amfani da maganin sauro wanda ake fiffesawa a ɗaki. Sai da wannan zai iya zama matsala ma masu irin asthma da sauran lallura su yi amfani da shi domin kuwa zai iya hana su yin numfashi mai kyau. Amma duk da haka in zaka iya fesa shi a cikin ɗakin naka sannan ka fita bayan kamar minti talatin ko awa ɗaya sai ka dawo, zaka ji daidai. Zaka iya amfani da kamfanin Rambo domin kuwa maganin su yana da inganci. Amma ni wani lokacin bana iya amfani da su saboda yana sa mun numfashi na in ji yana ɗauke wa ko kuma ya sa ni in ji na kasa zama a cikin ɗakin yadda nake so. Shi ya sa mafi akasarin lokaci ni ina amfani da net na maganin sauro ne. Shi wannan net ɗin yana da daɗin amfani. Iyaka abin da zaka yi idan ka anso shi daga ofishin ba da ake bayar da ruwa na tallafin shi sai ka sanya shi a waje. Bayan ya bushe sai ka ɗauko shi ka naɗa shi a cikin ɗakin ka. A duk lokacin da zaka kwanta sai ka buɗe shi, sai ka shiga ciki, ka ninke shi, shi kenan. Ka rufa ko'ina inda sauro ba zai iya shiga ba. Wannan yana da sauƙi kuma bai da takura. Zaka zauna ciki ba tare da ka ji wani, ka ɗamu ba. Kuma sauro ba zai iya cizon ka ba. Hasari ma idan sauro ya zo ya hau kanshi dole ya mutu saboda wannan chemical ɗin da aka sa na maganin sauro a jikin shi. Da ya shaƙa sai da kaga suna fadi suna mutuwa. Shi ya sa yake da kyau. A dinga lura wuraren siyan maganin abubuwan sauro. Wasu kuma suna amfani da irin maganin sauron nan wanda ake kunna wa mai hayaƙi. Ni wannan kwata-kwata ma bana son shi domin kuwa yana iya sa ni tari. Shi ya sa kwata-kwata bana sashi a ɗakina. Ko na ga mutane suna sawa ina faɗa musu wannan, wannan, wannan hayaƙin zai iya cutar da su. Don haka su bi a hankali su san me suke sawa a ɗakin su. Kada su je su cutar da lafiyayun su. Domin kuwa yadda abun nan yake tashi dole ya saka tari ko kuma ya saka mura. Ya kamata, ya kamata mutane su dinga amfani da net na sauro domin kuwa ya fi bada kariya. Kuma ba zaka ji wani takura ba. Zaka shiga abun ka, ɓa wani ruwan ka da wani tari ko kuma wani hayaƙi da ya dinga damun ka. Ya haka. Dole, dole a dinga kiyayewa domin kuwa malaria mummunan ciwo, ciwo ne. Ciwo ne wanda ke karya garkuwar jiki. Ka ji gaba ɗaya jikinka ya mutu kuma ya fi sa ka ka dinga yin zazzaɓi mai ƙarfi wanda zaka ji gaba ɗaya jikin ka yana zafi. Kaga kuwa da a ce ya kama ka gunma ka, gunma ka kiyaye tun kafin abun ya faru. Yanzu haka ina cikin net ina ne shi ya sa ma har nake iya yin maganan nan ba tare da ina da wani, ba tare da wani zillami ba ko sauro zai iya cizo na. Na shiga na kulle abu na yadda na saba. Bana jin wani tsoro ko kuma wani shakkan cewa sauro zai iya zuwa nan inda nake. Shi ya sa ni in dai zan kwana na fi shekara goma ina amfani da net ɗin maganin sauro. Domin kuwa yafi guarantee kuma yafi bada, yafi ba ka assurance cewa sauro bazai iya cizon ka a wannan yanayi ba. Wasu kuma zaka ga suna iya amfani da wani magani da suke sha. Ni ma ban yarda da shi ba. Akwai na sha da na shafa wa. Idan suka shafa da sauro ya hau kan jikinsu sai ya faɗi ya mutu. Amma ni bana son irin wannan ko kuma na sha wanda idan sauron ma ya cije su shi ma zai mutu. Amma kuma tun da ya riga ya cije su dai duk dai ba tsira ba. Gonma ka shige cikin net ɗin ka, ka maƙalƙale kuma ka, cikin, cikin ɗumi ba tare da sauro ya cije ka ba. Musamman irin lokacin damuna ko kuma lokacin sanyi ko kuma lokacin zafi wanda sauron sun fi yawa. Dole mutum ya yi ƙafa-ƙafa domin kuwa shi kanshi maganin malaria yanzu ya zama abun da ya zama ga tsada da ya ƙara. Kuma wasu maganin malaria ma basu da kyau. Sai ka siya ka sha da yawa wasu ma sai ka siya allurori kafin ka ji sauƙi a jikinka. Shi ya sa yake da kyau kowa ya dinga sanin me ya kamata ya dinga yi. Kuma kowa ya dinga hankali ma domin kuwa sauro da malaria ba abu bane wanda ya kamata ana wasa da su. Domin abu ne wanda zasu iya mulahani ma lafiyar jikin ka. Kuma ka ɗau, ka yi taka-tsan-tsan wuraren yadda abubuwan yake. Ka tabbatar da cewa kana shiga cikin, kana shiga cikin net ɗin maganin sauro. Domin ka ba ma kanka kariya daga cutar malaria ko kuma fever. Domin malaria yanzu har da typhoid take sawa. Kaga kuwa da ace ka faɗi kana yadda kake mai nemo wa to dole kuma ka nema hanya mafi sauƙi shine ka siya net.

Kana tafiya da sauri? Tafiya da sauri abu ne wanda yake kamawa. Wasu dole sai ya kama suke iya tafiya da sauri. Wasu kuma a jikinsu kawai suna tafiya da mai sauri sosai. Ni dai na cika sauri kuma ina yin sauri sosai. Kuma ya danganta daga me ake tambaya na. Amma bari in bada wasu misalai. Idan tafiya ne ko kuma tuƙi a mota, tabbas ina sauri domin ina gudu sosai akan titi. Amma na san kowane dokan titi kuma ba na karya dokan titin. Ina bin tsari yadda gwamnati ta tsara domin in kiyaye kaina kuma in kiyaye mutane masu su ma tafiya a kan titi. Domin rayuwa yanzu tayi zafi kuma tayi wahala. Rayuwa tana da, tana da, tana da, tana da tsada. Dole kowa ya dinga kulawa a lokacin da zaka shiga titi ko kuma zaka hawa da titi ka tuna da iyalin da ka bari. Domin kuwa wasa a titi ko kuma guje guje a titi zai iya jawo karshen rayuwarka. Idan na zo mota ina hawa mota kuma ina tafiya sosai a titi. Ina yin gudu sosai ne, musamman idan babu kowa ko kuma titi ne mai girma ko kuma tafiya mai nisa ne irin wanda ake kira da highway. Idan ma a babur ne ko kuma a keke, nan ma ina da sauri amma na san mene ke yi. A cikin gari dole ka kiyaye domin bazaka ringa gudu a cikin gari ba saboda mutane ko kuma 'yan yara da suke wucewa. Zaka iya, za ka iya illata rayuwarsu. Dole ka dinga yin kafa kafa kuma ka san yadda kake tuƙa keken. Domin kuwa kar ka je ka lahannar da rayuwarsu ko kuma ka je ka buge wani a cikin unguwa musamman yara wanda suke dubawa ko kuma basa duba titi idan za su tsallaka. Idan ko kuma a keke ne ma in na kan bi a hankali. Ba zan ma iya yin gudu sosai ba sai dai in ina a babban titi ne. Shi ma a babban titi dole sai in ina gefen titi ne inda manyan motoci basa iya hawa. A nan ne kawai zan iya dagewa in sa ƙarfina, in tuƙa da ƙarfi sannan in tuƙa da sauri. Idan kuma tafiya a ƙafa ne, tabbas ina da sauri kuma ba na cika gajiya ba ne domin tafiya. Ina iya tafiya na tsawon kilomitoci masu yawa. Hakan ya sa nake da ƙwari sosai kuma ina da lafiya musamman wuraren tafiye tafiye. Ina iya tafiya mai sauri sannan kuma ba tare da na gaji ba na tsawon kilomitoci masu nisa. Didda hakan ya zo ne kamar a gadon gidanmu. Domin haka muka ga iyayenmu ma suna tafiya da sauri. Har yau nakasa gane me yasa nake iya tafiya da sauri amma na daina son cewa ina iya tafiya mai nisa kuma mai sauri sosai. Kuma ba tare da ni na gaji ba. Sai in yi tafiya mai tsawo, mai nisa da sauri amma kuma ban jina gaji ba. Zan iya tafiya na kilomitoci wanda bazan jina gaji ba ko kuma na jina kasa. Tafiya mai sauri tafiya ne mai focus wanda kana da inda kake so kaje ba ka son kuma ya ɓata maka lokaci. Amma yanzu tunda na samu mota, yarinya wanda muna tafiya da ita tare tana hana ni yin sauri mai kyau. Dole za ka ga tafiyar nawa yana yi tafiya a hankali ne musamman idan muna tare. Amma idan muna tare da ɗan'aukoni maza ne, dole za ka ga mu na sauri sosai. Domin kuwa muna da inda zamu je kuma muna da sauri. Muna so mu je inda zamu je a sauri musamman in tafiyar ƙafa ne. Tafiya da sauri yana da kyau amma kuma ya kamata kowa ya dinga sanin inda ya kamata ya yi tafiya mai kyau. Wala mai tuƙa mashin ne ko mota kai kuma jirgi ne koma kwale kwale. Dole ka san inda ya kamata kayi sauri da kuma inda bai kamata kayi sauri ba. Domin ka kiyaye lafiyar ka kuma ka kiyaye lafiyar waɗanda su ma suke wucewa ta wannan hanyar. Kada wani yana tafiya a hankalin shi kaje ka buge shi, ka jama rayuwar shi wani lahani ko kuma kaje ka jama kanka wasu kashe kuɗaɗe da zakayi domin dole ya kai shi asibiti kuma kai ma kanka zaka iya raunata kanka. Kaga kuwa wani lokacin irin wannan bai da wani amfani. Ace kana amfani da ƙwaƙwalwarka amma kuma bakasan yadda zakai ka amfani da shi ba. Yana da kyau ace mutum ya iya sauri musamman namiji. Domin hakan yana nuna ƙwazo ne kuma yana nuna cewa kai namiji ne kuma cikakken namiji. Domin kuwa rashin sauri wannan mata ne aka sani da shi. Amma tsayinka namiji wanda Allah ya bashi ƙarfi da kuma gas ya kamata a gan shi ya iya sauri kuma ya iya tafiya har gudu ma ya iya. Ya kamata ace duk wani namiji mai ƙwari ya iya yin gudu wanda zai iya zagaye 400 m wato zai iya, zai iya zagaye ƙaton gym ƙwararrun motsa jiki ba tare da kuma yayi gaji ba ko kuma yana ta haki. Amma da yake yanzu dukan mazan zaman mu duk sun zama latattatu. Cin indomi da taliyar yara duk ya lalatar su. Basir yaka nannaɗe su sanyi duk ya ragaya kakkama kwairin su. Gaba ɗayan su idan za su yi tafiya mai nisa sai su ce maka akawu gwiwarsu da gefensu da ƙugunsu duka yana musu ciwo. Kaga kuwa wannan dai lalaciwa ne da ace za su yi riko da yin tafiye tafiye musamman tafiya a ƙasa wanda ake kira da jogging ko kuma ace dai normal tafiya. Wannan zai taimaka musu su ƙara ƙwari kuma su ƙara dauriya musamman wurin tafiye tafiye da kuma inda za su.

Kana fi son miya me zafi ko mai sanyi? Miya ina son kowane iri a cikin waɗannan. Amma da yeke ni mutum ne wanda bai cika ta'ammali da abubuwa masu zafi ba. Saboda ina da wani irin baki wanda yana saurin ƙonewa da wuri. Yakan ƙone idan naci abu mai zafi ko kuma nasha wani abu mai zafi. Kuma na gano haka ne tun lokacin muna 'yan yara ban iya shan abu mai zafi sosai ba. Wani lokacin dole sai na kula domin kuwa zai iya tayar mun da harshe ko kuma ya ƙona mun harshe, ya hana ni jin ɗanɗano mai daɗi. Shi ya sa nake ƙafa ƙafa wurin cin abubuwa masu ko kuma nce wurin yin abubuwa masu zafi ko kuma cin abubuwan masu zafi sosai. Domin kuwa ina yin ƙafa ƙafa saboda kada ya ja gaba ɗaya rasa taste din bakina. Shi ya sa nake kulawa sosai. Ina kulawa da cin abubuwa masu zafi amma ba wai bazan iya ci ba. Amma in abu mai ɗumi ne wannan ban da damuwa da shi domin kuwa zan iya ci. Shi ya sa nake ƙafa ƙafa. Kana fin son miya mai zafi kuwa? Dole shi miya abu ne wanda ake haɗa shi da wani abun. Ko da miyan yana da zafi, in dai zaka haɗa shi da wani abun, tsab zaka iya cin shi ko kuma nce tsab zaka iya haɗa shi. Domin ko in wancan abun yana da sanyi in ka haɗa shi zai haɗiye gaba ɗaya zafin dake jikin wannan miyan. Sai ba ka dama ka iya cin shi ba tare da ka ji wani zafin raɗaɗin ƙonewa ba. Shi ya sa nake kulawa sosai idan zan ci abubuwa. Domin kuwa ban cika son harshe na ya ƙone ba. Ina yin ƙafa ƙafa saboda kan harshen ya ƙone, ya hana ni jin wani ɗanɗano ko kuma daɗin cin wani abun. Shi ya sa nake bin shi a hankula. A duk lokacin da na samu wani abu zan ci, idan ya fi ƙarfi na to dole in bibita shi. Idan na bibita shi kuwa zai ban dama na iya cin shi. In akwai zafi ko kuma nce ya kuma mai ɗumi. Amma kuma ina iya shan miya ko mai zafi ko mai sanyi. Amma ya danganta da abin da zan ci. Idan tuwo da miya ne ko miyan yana da zafi sosai, gaskiya sai na bari shi ya bushe musamman idan shi ma tuwon yana da zafi wanda bai gama bushewa ba. Sai na bari idan ya sha iska sannan in ci. Idan kuma irin tuwon-- idan kuma irin shinkafa da miya ne, to shinkafan yana da saurin bushewa. Idan ya huce sai dai har koyaushe in zuba miya ko da miyan ya kasance mai zafi ne, in dai zan juya shi wannan shinkafan zai ɗauke gaba ɗaya zafin sai ya hana ni in ji zafin gaba ɗaya. Amma kuma yana da kyau mu dinga lura da cin abubuwa masu zafi domin kada su ƙona mana harsunanmu. Idan za ka yi amfani da miya domin ka ci burodi, shi ma ɗin ba dole sai ka yi amfani da miya mai zafi ba. Kai ya tayar maka da bakinka ko kuma ya ƙona ma bakinka. Amma kuma idan zaka ci tuwo ne wannan dole ka kiyaye shi ma wurin cin abubuwa masu zafin. Domin kuwa in tuwo yana da zafi sosai musamman talge, ka haɗa shi da miya mai zafi, to tun a hannu kafin ma aka kai baki za ka ji duka abubuwa suka ƙone. Miya yana da abu-- shine abun da ake amfani da shi domin cin abubuwa masu daɗi. Waɗa tuwo, shinkafa ko taliya duka za a iya haɗa shi da miya domin a ci shi. Ina iya cin tuwo mai miya. Kowane irin miya ne. Waɗa miyan kuka, miyan kuɓewa ko kuma miyan karkashi ko kuma miyan yabanya. Shinkafa ma ina iya cin shi da miya. Sannan ko da tuwon shinkafa ne da miyan taushe ina iya ci ko kuma da miyan egusi. Duka ina iya cin su musamman idan miyan yana da ɗan ɗumi ne ba zafin ba. Domin kuwa na yi ankari kuma tun ina ƙarami na kula na daina cin abubuwa masu ƙona mun harshe. Domin harshe na da bakina duka ba wani ƙwari bane gare su. Idan abu ya ƙona su, tsab za ka ga sun ɗaga. Sai na yi kwana biyu kafin in fara jin daɗin cin abubuwa. Zafin zai dinga damu na, ya hana ni sakati, ya hana ni more rayuwa na. Shi ya sa tun ina yaro na riga na rubuta ma kaina cewa bazan dinga cin abubuwa masu tafasasse ba. Ko da abu me ruwa ne ko kuma kunu ko shayi, bana bari in sha shi da tafasasshen ruwan shi. Sai na bari idan ya sha iska sosai sai in ci. Tun da ni ba wai mutum bane mai sauri wurin cin abinci. Duba da da wani matsala da in abun yana da zafi ko, ko gobe da zafin in dai yana da ɗan ɗumi na musamman to zan iya cin shi a hankali a hankali yanda nake cin abinci. Wani lokacin ma kafin in gama cinyewa sai ga abinci di ya sha iska. Ko da ya sha iskan zan iya ci. Tun da ni ban da damuwa. Damuwa na shine idan abu yana da tafasasshen zafi yana iya ƙona mun harshe na, ya hana ni jin daɗin cin kowane irin abu. Ya hana ni kuma ya kashe mun bakina na wannan gaba ɗaya satin ko kuma nce na wannan makon. Shi ya sa nake taka tsantsan da cin abubuwa masu zafi. Domin cin abubuwa masu zafi za ka ji kaman kana cin wuta ne. Dole sai ka bi a hankali.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Rijiya shi ne abin da bature yake kira da well. Muna amfani da ruwan rijiya domin lokacin da muka taso muna ƙanana a gidanmu, shi muka ga ana amfani da shi. Amma ka san zamani bai bar komai ba kuma fasaha shikan sa bai bar komai ba. A can ƙarni tun wasu lokuta masu daɗewa ya kasance an daina amfani da ruwan rijiya. Mutane da yawa sun koma zuwa amfani da boreholes. Wato na'ura wadda za a haƙa Rami, domin a haƙa rami mai zurfi sannan a saka pipe a dinga tsotse ruwa. Rijiya ta zama tsohuwar hanya musamman a zamani da muke, musamman kuma a cikin gari. Domin ko da ka gina rijiyar yanzu ba lallai ne ka samu ruwa ba, sai dai idan wurin ne, sai dai in dai wurin da ko kuma ince unguwa da babu mutane sosai. Saboda yawanci rijiyoyinmu duk sun kafe. Don yanzu haka rijiyar gidanmu bola muke zubawa a cikinta. Rijiyoyi da yawa duk sun ƙafe, sun daina ba da ruwa. Saboda yiwuwar ƙaruwar boreholes da ake yi, waɗanda suke matuƙar zurfi kuma suna iya nemo ruwa a can kasa-kasa Ita kuma rijiya wadda da hannu mutane suke haƙata, tabbas ba ma wani zurfi take da shi sosai ba. Shi ya sa yanzu ko da ka yi rijiya ba dole ka samu ruwa ba. Shi ya sa yanzu a zamanin yanzu yawanci ba ma yin rijiyar. Don ko da ka yi ba za ka samu ruwa ba musamman a cikin garuruwa. Domin kuwa duk sun riga sun ƙafe kuma yanzu ruwan ya koma can ƙasa-ƙasa ne kafin a iya samo shi wadda mashin ne kaɗai ko kuma injin borehole ne kaɗai za su iya nemo wannan ruwan. Shi ya sa za ka ga yanzu a zamanin yanzu duk gidaje da za ka je za ka ga akwai borehole, da tankunansu, da kuma abin da suke famfo ruwan su shigo da shi cikin tankuna. Yanzu zamani ya riga ya canza ba kamar irin da ba. Wato idan an zo an haƙa rami marar zurfi sai ka ga an samu idon ruwa yana bulbulowa da ruwa. Yanzu a hakan shi kan sa borehole din, wani lokacin in za a haƙa, sai an haƙa fiye da mita sittin ko mita saba'in wani ma fiye da mita ɗari kafin a samu ruwan. Saboda yiwuwar yawaitar boreholes da ake yi, wanda suna da mugun zurfi kuma suna iya nemo ruwa a can can ƙasan ruwa. Wasu borehole ɗin ma musamman marasa tsawo sosai, su kansu sun kafe, sun daina ba da ruwa. Shi ya sa yanzu indan kana so ka samu ruwa, dole ne ka gina borehole mai tsawo sosai. Wannan borehole mai tsawo shi ne kaɗai zai iya taimaka maka ka samu ruwa. Ko da a ce ruwa ya fara wahala. Musamman lokacin da damuna ya ɗauke ruwa yana wahala a arewacin Najeriya. Irin borehole din nan masu tsawo su ne kaɗai za ka ga suna iya aiki tukuru domin nemo ruwa daga cikin ƙasa. Wanda ko ba a yi su da zurfi sosai ba su ma duk maƙale wa suke a irin wannan lokacin. Sai dai a koma ana sayen ruwa, ruwa kuma mai tsada. Yanzu rijiyoyin gidajen mutane ta maƙotanmu da tamu, duk mun koma zuba kazanta a cikinta. Wasu maƙotanmu dai na ga su kuma suna jira idan lokacin ruwa ya yi su dinga buɗe ta ruwan sama ya na shiga. Kafin ta shanye su ma sun samu, sun ɗan ɗiba. Suna amfani da ita kamar rumbu ne na tara ruwa yanzu. Amma ruwa ko kuma idon ruwa duka ya kafe. Kuma babu ruwa da ake iya samowa yanzu a cikinsa. Shi yasa yanzu aka daina amfani da ruwan rijiya. Amma ko yanzu idan na je ƙauye ko kuma na je irin karkara, za ka ga suna amfani da rijiyoyinsu. Wanda za ka ga ana amfani da guguna marasa zurfi sosai. Kuma ruwa ne mai daɗi ba kamar irin na cikin gari ba wanda za ka ga duk ya gurɓata. Ruwan ƙauyuka za ka gan shi ruwa ne mai daɗi kamar ruwan dutse. Kuma za ka ga ko yaushe aka haƙa rami, ko da mita goma ne ko kuma mita ashirin, za ka ga ana samun ruwa mai yawa sosai. Ba kamar cikin gari ba inda komai ya riga ya gama ƙafewa. Duka rijiyoyin sun zama rami, ramin bola. Wanda sai dai a dinga zuba duwatsu da bola har ta cika. In ta cika sai a rufe ta gaba ɗaya. Rijiyoyi sun zama abin zamanin da. Domin kuwa a ƙasashen waje ma da yawa sun ma manta da an taɓa samun wani abu mai suna rijiya. Sai dai in ka je wuraren tarihi sannan ka gan shi a matsayin abin tarihi. A nan ne za ka iya ganin rijiya. Amma mu a nan Najeriya har yanzu in ka je ƙauyuka za ka ga suna haƙa rijiyoyi saboda ƙauyuka suna samun ruwa, suna inda akwai ruwa kuma ba su da yawa. A cikin gari ne da yake abin ya yi yawa ya kasance rijiyoyin burtsatse da ake yi duk sai ya ƙafe sauran rijiyoyin ya zama ba sa iya nemo ruwa. Saboda ba su da zurfi sosai. Mu yanzu haka borehole muke amfani da shi. Mun haɗa shi da famfo yana cika mana tanki sai mu dinga amfani da shi a gidanmu. Amma idan muka je ƙauye don gaishe da yan uwa da abokanan arziki tabbas muna haɗuwa da rijiyoyi kuma muna shan ruwa daga cikin rijiyoyinsu. Domin ruwansu ruwa ne mai daɗi kuma rijiyoyinsu suna ba da ruwa ingantacce mai yawa.

Ina kake son ziyarta? Ziyarta, abin da ake magana shi ake kira da tour. Ma'ana ka je wani waje inda ba ka taɓa zuwa ba ko kuma ka je wani waje inda kake saba zuwa domin ka buɗe ido, shi yasa ake zuwa wuraren. Idan aka tambaye ni a rayuwata ina nake son ziyarta, tabbas ina da wurare da yawa a rayuwana inda nake so na ziyarta wata rana. Bar mu fara da garin Makkah, garin albarka, garin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, birnin Madina. A rayuwana ina so idan Allah ya hore mun in ziyarta ɗakin ko kuma in je kabarin Manzon Allah. In je garin Makkah na yi ibada, na gaishe da Manzon Allah sannan na mai wasi-- na mai addu'o'i. Wanna yana daga cikin buri na na rayuwa, musamman buri na na zuwa ziyarta wurare. Wannan yake kasance yana daga cikin abu da yake farko farko daga lokacin da Allah ya hore mun. Nakan so in je ko da umra ne ko kuma in je hajji domin na je na yi ibada a ɗakin Allah. Wannan yana daga cikin wani babban buri na rayuwana. Kuma ina sa ran ba da daɗewa ba tabbas zan samu in ci wannan abun kuma sannan in cimma wannan abun da nake so na ziyarta. Na biyu shine kuma ina san wata rana in Allah ya bani sa-- ya bani sa'a kuma ya bani kuɗi, in je in ziyarta birnin daula, daular Larabawa ta Dubai. Dubai ƙasa ce wacce take da kala kalan abubuwa na buɗe ido. Akwai kuɗi sannan akwai wuraren neman kuɗi. Wuri ne mai ban sha'awa, birni ce wadda takai birni a duniya. Ita ce birnin da take da ginin da yafi kowane gini tsawo a faɗin duniya. Kuma birni ce wacce ake kira da Lardin Larabawa. Akwai inda wuraren kashe kuɗi da wuraren jin daɗin da kuma more rayuwa a nan wuraren. Birni ne wanda yake da kayan lu'u lu'u da kuma kaya na alfarma. Yana da daɗin rayuwa amma kuma akwai tsadar rayuwa sannan rayuwar da ake yi a wuraren kai ka ɗauka wani rayuwa ce ake yi ba a duniya ba. Ana-- rayuwa ce cikin jin daɗi, ana rayuwa ce cikin holewa da kuma rayuwa ta cikin ci gaba da kala kalan nau'in technology. Shi yasa nake sa Dubai a cikin tsarikan inda zan ziyarta wata rana. Sannan ina so in ziyarta ƙasar Misira. Dalilina shine tunda na taso ina ta jin labari a kan Fir'auna kuma ina ta jin labari a kan Pyramid of Giza. Ma'ana waɗannan tsaunukan masu tsawo, wannan yake ƙasan Cairo ko kuma wanda yake ƙasan Egypt. Shi yasa Egypt yana daga cikin ƙasashe na tarihi da nake so na ziyarta wata rana. Ƙasar Egypt ƙasa ne mai tarin labarai da kuma tarin tari-- da kuma tarin tarihi. Akwai kayayyakin tarihi sosai. Annabi Musa a nan ya rayu tare da Fir'auna da sauran annabawa duk sun taɓa zuwa wuraren. Shi yasa wata rana nake so idan Allah ya taimake ni kuma ya bani hali to tabbas zan je in kai ziyara a ƙasan Cairo ko kuma in ce Egypt. Ƙasa ce wacce akwai cibiya ce ta ilimi kuma ƙasa ce wacce take da bunƙasa na tattalin arziki musamman a Afirka. Ƙasa ce a Afirka wadda ake ce-- ake ji da ita duk da tsohon ƙasa ce. Tsohuwar gari mai tarin shekaru. Shi yasa da yawan mutane suna so su ziyarci ƙasashen wannan wuraren musamman yankin Larabawa kuma. Sannan bacin wannan ina so wata rana in ziyarci Singapore. Singapore birni ne na taƙama da alfarma. Birni ne wanda ya tara kayan alatu. Birni ne na bugawa a jarida. Birni ne mai abubuwan more rayuwa. Birni ne wanda ya haɗa kome da kome da mutum yake bukata a duniya. Akwai kala kalan abubuwan rayuwa, abincin-tuka da kuma kala kalan zamani da abubuwa a wuraren. Sannan ina so wata rana in je ko da birnin Los Angeles ne wanda yake cikin Amurka domin na je na ba ma idona abinci. Kuma wata rana na samu na iya ziyartar Wall Street wato cibiyar kasuwanci na Amurka. Ina so in je in ga yadda ake hada hada na hannayen jari musamman a wuraren. Sabobin wurin nan ne cibiya na hada hadar hannayen jari da sauran abubuwa da suka shafi kuɗaɗe. Tabbas wata rana zan je wurin nan kuma zan yi ziyararsu.

Wane 'ya'yan itace kafi so? Wannan tambaya ce mai matuƙar fa'ida. Domin kuwa 'ya'yan itace anyi ittafaƙi babu a wani abu da yake ƙara gina jikin ɗan adam irin su. 'Ya'yan itace suna taimakawa sosai ma lafiyar ɗan adam. Shiyasa turawa suke cewa "An apple" wato ma'ana cin apple ko tuffa yana ƙara matsa ka nesa kuma da likita. Ma'ana idan kana cin tuffa, ba dole bane sai ka dinga ziyartar likita wata rana domin zai dinga ƙara ma jikinka lafiya. A wannan tambayan aka ce wane 'ya'yan itace ne wanda nafi so. Tabbas ina da 'ya'yan itace da yawa wanda nake so. Amma bari in fara da wanda nafi so, sannan kuma zuwa wa'inda zan iya lissafowa kafin lokaci ya ƙare. Da farko ina san ayaba wanda shi ake kira da banana. Ayaba yana daga cikin kayayyakin itace wanda nake ƙauna sosai. Wanda ina sa ran idan Allah ya hore mun, duk ranar da na mallaki wani ƙaton fili ko gida zan iya haɗa gidajen wuraren abubuwa na lambu. Tabbas sai na sa ayaba a cikin wannan lambun in zagaye dashi sannan in sa sauran kayayyakin itace. Domin kuwa a rana ɗaya zan iya cin sinkin gaba ɗaya ayaba. Ina iya cin ayaba inji cikina ya cika. Wani lokaci kamar ɗan biri haka za ka ga ina yawan son inci ayaba. Kuma ina yin amfani da ayaba ba wai iya wurin cin-- wurin cin shi kaɗai ba. Wani lokacin in zanci abinci ma nakan siya ayaban domin na haɗa da shi. Yana riƙe mun ciki sosai. Ko da wannan azumin na baɗi ko kuma in ce wannan azumin na bana da zai zo, tabbas dole in siya ayaba domin yin safur da shi ina haɗawa da sauran kayan shayi. Ayaba yana daga cikin kayan itace mai inganci. Yana ƙara abubuwa da yawa musamman fiber, calcium da sauran vitamins musamman vitamin C. Shiyasa nake yawan cin ayaba. Abu na biyu kuma in za muje shine lemu. Lemu yana daga cikin kayan itace wanda yana da manya manyan kayayyakin nutrition. Kama daga vitamin C. Yana da vitamin C a jikin shi. Sannan kuma yana da amino acid wanda yana taimakawa wurin niƙa abinci. Lemu yana daga cikin manya manyan kayan itace wanda suke da arha kuma ana yawan amfani da su a nahiya ta Afirka ko kuma ince a Najeriya. Yana da sauƙin samuwa domin kuwa bai cika tsada ba. Da naira ɗari biyun ka zaka iya samun lemu guda biyu. Wani lokacin ma har guda huɗu sai ka samu. Lemu yana da daɗi musamman idan ka samu masu zaƙi kuma mai ruwa sosai. Wanda zaka iya matsa shi ka matsa ruwan shi a jikin bakinka. Sai kaji bakinka ya maka daɗi kuma taste din ka gaba ɗaya ko kuma in ce ɗanɗanon ka ya dawo yayi cakwai cakwai kana jindaɗin shi. Sannan in zamu je na gaba, kayan itace wanda nake so shine kankana. Kankana muna mata laƙabi da gidan ruwa domin kuwa akwai ruwa sosai a jikin ta. Wani lokacin koɗa ƙishi ne kake ji indai zaka samu kankana mai daɗi, za kaji daɗin shi, za ka iya shan shi a matsayin ruwa. Domin shi kuwa kankana ko shuka shi aka yi, ruwa ne yayi aka fi zuba mashi domin kuwa yana ɗibar ruwa sosai. Kankana yana daga cikin kayan itace wanda nake son su kuma ina son in dinga shan su sosai. Idan ka samu kankana mai zaƙi irin wanda ake kira mai yashin nan, wannan kankana za kaji kaman kana koɗumo kaman ka ɓace daga inda kake. Kankana ce wanda za kaga kaman an zuba mata siga saboda daɗi da kuma zaƙin ta. Irin wannan kankanan in zan same ta sai in iya shanye ƙwallo ɗaya. Sai dai matsala na ɗaya da kankana shine idan zaka buɗe guda uku ko huɗu zuwa goma ba dole ba ne ka sami irin wannan. Irin wannan kankanan sai kaga sa'a sa'a ne ake samun ta amma tafi kowanne daga cikin su daɗi. Tana da riƙe baki, gata da zaƙi sosai. Wannan irin ce in zan same shi tabbas zan yi koɗumo zan ji daɗin shi sosai. Sai kuma na ƙarshe wannan ɗiba na cika cin shi bane sosai saboda yana da tsada kuma ba'a cika samun shi ba. Shine apple wanda muka sani da tuffa. Shi ma yana da daɗi sosai kuma yana da kala kalan nutrients a jikin shi da kuma kala kalan vitamins wanda yake ƙara gurkuwar jiki da kuma lafiyar jiki. Gaba ɗaya kayan itace abubuwa ne wanda ya kamata ace ko wane ɗan adam yana ta'amali da su domin kuwa suna ƙara gyara jiki kuma suna da ƙara lafiya. A maimakon matasa su dinga shaye shaye gomma su dinga cin kayan itacen nan domin kuwa zai fi gina musu jiki kuma za su fi samun lafiya sosai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Kalmar sirri wata kalma ce wadda ake amfani da ita domin a bama abu tsaro. Yace na a fahimci kalmar sirri a nan? Ana magana ne akan password, wato wasu kalmomin sirri da ake amfani da su a shafuka ko kuma hanyoyi ta bankuna da sauransu. Domin a bamu abubuwa tsaro, ana amfani da kalmar sirri har a waya ma. Domin duk wayoyin zamani yanzu ana tambayan kalmar sirri domin ka buɗe ta. Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yace nake kiyaye kalmar sirri na shine hanya ina bin hanyar da ya kamata. Kuma bana gaya ma kowa kalmar sirri. Domin kuwa in ka gaya ma wani kalmar sirri, ya tashi daga kalmar sirri. Domin kuwa wani ya san shi. Yana da kyau idan zaka zaɓa kalmar sirri, ka zaɓa kalma wacce take da tsaho. Domin kuwa kalmomi masu tsaho sun fi wahalan cinka. Kada ka sa kalmar sirri ya kasance kalma ce kawai, babu wasu lambobi a jikinta. Domin in ka haɗa lambobi da kuma kalmomi, za su baka ingantaccen kalmar sirri wanda za a iya daɗewa ko ƴan kutse ba za su iya fasawa ba su shigan maka. Shi yasa yake da kyau kowane matashi ko kuma kowane mai amfani da na'ura ya san yadda ake saka kalmar sirri kuma ya iya kiyayewa. Mafi akasarin mutane zaka ga in ka duba wayoyinsu kalmomin sirrin su shi ne kal shine lambobin wayan su. Da yawan mutane wanda suke hawa shafuka irin su Facebook, zaka ga lambar wayan su ita ce wannan kalmar sirrin nasu na shiga wannan account ɗin nasu. Kaga kuwa wannan ai babbar matsala ce. Domin kuwa duk wanda ya san lambar wayan zai iya cinkan kalmar sirrinsu kuma har ya iya shiga account ɗinsu, ya ƙwace, ya musu kutse. Shi yasa jawabai masu baiyynar nla ce wa mafi akasarin mutane wanda suke amfani da yanar gizo suna zaɓan ƙananan lambobi da kuma ƙananan harfofi ko kuma ince kalmomi domin su bada tsaro ma shafukan su. Mafi akasarin mutane suna zaɓan abin da bai yi wuce kalmomi ko kuma ince harfofi guda shida domin su bama account ɗin su tsaro. Wanda hakan ya saɓa ma tsari na cyber security. Tsarin na cyber security ya ce idan kana so ka ƙirƙira kalmar sirri mai inganci, to dole ya kasance a jikin kalmar sirrin akwai lambobi, sannan akwai harfofi. Sannan a haɗa shi ma da wasu abubuwan domin a ƙara mashi girma kuma a ƙara mashi ƙwari. Kuma sosai mu ya wuce kalmomi guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu. Domin hakan zai iya taimakawa sosai. Ko da mai kutse ya zo, zai sha wahala kafin ya iya sanin ma kalmomin sirrinku. Kuma yana da kyau a daina rubuta kalmomin sirri a jikin fallar takaddu. Domin hakan ka iya jawo wani ya sami hanya yadda zai san wannan kalmar sirrin har ma ya muku kutse. Yana da kyau duk wani wanda ya san yana amfani da intanet, ya gyara kalmomin sirrin shi kuma ya tabbatar yana sa masu ƙwari. Domin kuwa a yanzu, masu kutse kullum wayo suke ƙarawa kuma suna da kaifin basira. Za su iya cinkan abun da mutane sukan iya sawa kamar shekarun haihuwa, lambobin makaranta, lambobin waya, sannan lambobi na farkon jikin wayan tarho ɗin su. Wannan su ne hanyoyin da yawanci masu kutse suke bi domin su fahimci wane irin password ko kuma wane irin kalmar sirri mutane suke sakawa a manhajojin su da kuma shafukan su na sada zumunta. Hakan ya sa wasu masana sukan iya amfani da abubuwa iri daban daban. Sukan hana ka, ka iya ma zaɓan abu guda shida kawai. Sai su ce maka dole ka ƙara shi. Amma mafi akasarin mutane idan suka sa kuma abun da ya fi haka, sukan manta. Shi yasa mutane sukan sa abubuwan da sun san ba za su iya mantawa ba. Saboda maybe kullum yana tare da su. Mafi akasarin su shi sa suke sawa wasu lambobi masu sauƙin cinka. Lambobi irin lambobin waya ko kuma lambobin shekarun haihuwa. Yawanci shine abin da mutane suke sawa domin su.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, tabbas ina rufe baki lokacin hamma. Domin kuwa hakan ne aka koyar da ni. Lokacin da nayi hamma koda ina jin yunwa ko bana ji, na kan rufe bakina. Wani lokacin ba sai kana jin yunwa hamma yake zuwa ba. Yana zuwa ne naturally. Inda har yanzu, har yanzu binciken turarawa da larabawa dukansu bai nuna masu menene dalilin da yasa 'yan adam suke yin hamma ba. Amma mu dai an koyar da mu idan za muyi hamma tabbas ana so mu rufe bakin mu, mu rufe bakin mu. Wani lokaci muna yara ma idan mutum ya yi hamma bai rufe baki ba sai muce ga yinan shaiɗan zai yi mala fitsari a baki. Wanna tun daga lokacin mu ka ya samo ya samo sabo, shi yasa mu tun da ɗaɗewa mun riga mun saba da tsarin nan. Amman hakan ya kamata ace mutane dama suna yi kaga kaman da ace mutane suna da tsari sosai musamman wuraren abun da ya shafi kiwon lafiyarsu. Domin kuwa in aka yi hamma ba'a rufe baki ba ka ga abubuwa dayawa za su iya faɗawa baki. Kuda da sauransu duka zasu iya shige maka baki. Wanda hakan ba haka kake so ba. Shi yasa yake da kyau a duk lokacin da zakayi hamma ka rufe bakinka. Hakan ya fi zama daidai. Domin kuwa idan kabar bakin a buɗe ai kaga wani abu zai iya faɗawa. Yin hamma ba dole he ka ka gaji ba ko kuma kana jin yunwa. Amma mafi akasarin lokaci wanda ya gaji ko kuma yake jin bacci su suka fi yin hamma. Ko kuma wanda yake jin yunwa shi ma yana yin hamma sosai. Amma abun da ka gani haka yayi kamata ace yake. Kana yin hamma kuma kana rufe baki domin kuwa hakan ya fi dacewa nidai ina rufe baki na alokacin da na ke hamma, wasu de na ga ba sa yi amma ban san meye dalilin su ba hakan yasa nake kaffa kaffa da yin abin da ya dace. Musamman idan nayi hamma. Ban san me yasa mutane suke ganin cewa bai dace suyi hamma, bai dace su rufe baki idan sun yi hamma ba. Amma mu abun ya riga ya zama mana a jiki. Musamman idan kana bin addinin Islama. Za kaga an koyar da kai ka dinga rufe baki. Ko da sallah kake yi idan hamma yazo kasa hannunka guda daya ka rufe bakin. Hakan yasa dukkan mu wannan shi ne tsarin da muke bi. Kuma mun riga mun saba da shi. Domin ko yaushe ma in za muyi hamma dole sai mu riga mun rufe bakin nan namu. Hamma ban san me matsalolin da zai iya jawo ba ba. Amma na tabbata yana da kyau. Shi yasa aka koyar da mu mu dinga yin hakan. Domin hakan kuwa na san yafi a ce ba ka yi. Domin in ba ka yi ka ga za ka iya jawo makanka matsala. Bakayi ba kuma abin ya zo ya zaman maka wani matsala. Hamma abu ne wanda ya samu asali. Kowane ɗan adam kuma yana yin shi. Ba wanda zai ce maka ba ya yin hamma. Wasu suna yi dayawa wasu kuma ba sa yi dayawa. Ni dai ina yi da yawa. Ko yaushe nake so zan iya maƙaƙaro hamma da kaina. Kuma sannan in yi. Amma ni bawai dole sai na gaji ba ko kuma ina jin yunwa ne nake yi. Ina iya yin shi a kowane lokaci. Amma yawanci anfi yin shi a lokacin da aka gaji. Ina gani dai wani hanya ne da jikinka yake bi domin ya samar ma kanshi da sauki ko kuma ya samar ma kanshi da hutu. Shi yasa kake yin hamma idan kana jin bacci ko kuma idan ka ci abinci ko kuma idan kana so kayi bacci. Shi ne za kaga mutane sunfi yin hamma. Ni dai ina iya yin shi a ko wane lokaci. Wani lokacin ma koda ace ina lafiya ko kuma ina dafiya. Zaka iya ganin na riga nayi hamman. Wani lokacin kuma za kaga ba sai wannan ba za kaga kuma hamman ya zo mun. Hakanan kawai wani lokacin ko ban sha ruwa ba sai kaga hamman ya zo mun. Ko wa ka gani kowa da irin yadda nashi tsarin halittan yake. Ni a tsarin nawa halittan yana iya zuwa koda ace ban yi mai wani tattanaji ba ko kuma ban sa a raina ma zai iya zuwa ba. Hakanan sai ya zo da kanshi. Yana da kyau mutane su bi bincike sosai. Su ga sun tabbatar da cewa menene fa'idar rufe baki a hamma. Amma ni dai a nawa, a nawa tunanin da kuma nawa fahimtan tabbas yana da amfani. Shi yasa ma muke yi. Muna iya rufe bakin mu idan za muyi hamma. Musamman muna amfani da hannun mu mai kyau. Wanda babu wani kwayan cuta a jikin shi. Musamman hannun dama tunda yawanci shi za ka gan shi fes fes fes ne. Saboda da shi muke amfani wurin cin abinci da sauran abubuwa na tsafta. Yana da kyau kowa ya dinga duba da lafiyayyar shi. Domin lafiya uwar jiki ne. Babu me fushi da ke. Ya fi a ce ka je ka nema daga rigaƙafin abu kafin wannan laluran ya same ka. Kaga kuwa haka ka ma kanka magani kuma zaka samu ma kanka sauki. Domin idan ka bari rashin lafiya ya faɗar da kai to abin zai fi maka wahala. Kuma za ka sha jiki. Domin kuwa kafin ma ka warware. Ko kuma ace ka dawo hayayyacin ka kara.